Eh to, maganan gaskiya a nan gurin, ina karanta littafi kuma ina ƙaunar karanta littafi ƙwarai da gaske. Domin zan iya cewa a cikin awowina ashirin da huɗu, abin da na kashe uku daga cikin wa'innan awowi, zan iya cewa zan iya sadaukar da su domin karanta littaf-littafi. Domin yana daga cikin hobby dina, ma'ana abin da na ɗauka nafi ƙauna a ko da yaushe in ga ina yi. To, shi ya sa nake yawan kar-- yawan ta karanta littattafai da dama idan ina da wa'innan lokuta. Ko da ko ba ni dashi, akwai lokaci na musamman da na da-- na tanada ga domin karanta wa'innan littattafai. So karanta littattafai ni dai a nan gurin rance ma ya iya-- ya zama min jiki domin abin da nake so ne kuma nake muradi a ko da yaushe in ga ina karantawa. To yanzu da yake a rayuwa ta kuma kan zamani, a ba littafi ba nakan ɗauka ƙirar abin da ake kira ta technology, ƙirar, am, turawa, ma'ana kundi system, kundi ta karattuka haka, in binki ce abin da nake so in karanta domin in ga ina karanta kuma na fahimta. Sa'annan shi ba littattafai ina karantawa, duk wanda na samu wanda shi ne mafi alaƙa da shi nake ɗauka nake gudanarwa. Wannan shi ne magana da karatu littattafai na.

Eh to dai kam, maganan hutu kuma a gurin aiki ina hutawa da rana mafi lokuta domin da safe mutum ya gudanar da ayyukansa da safe har a kai ga lokacin da ake ɗan hutu. Ɗan hutu dinnan na gaci wadda mutum zai je ya ci abinci, ya yi sallah, ya yi ɗan huta na ɗan waƴansu lokuta kaɗan haka kafin a koma aiki. To wannan shine lokutan da na fi amfani da shi gurin hutuna a gurin aiki domin in gan cewa lokacin da aka bani na huta na yi amfani da shi yadda ya kamata. So mafi akasari dai lokutan hutu da rana ne nake hutawa, ma'na daga kama daga ƙarfe ɗaya da rabi zuwa ƙarfe uku da rabi kafin a koma gurin a cigaba da aiki. Wanda kam har ɗan iya baccin ƙai lula da ake kiransa mutum yana iyayi a wannan lokacin. Kana a cigaba da aiki har a kai ga lokacin tashi ƙarfe biyar. To wannan shine lokutan hutawa a gurin aiki. Baccin wannan babu wani lokacin hutu da nake hutawa.

Masu iya magana suka ce, "Tofa an zo gurin." Ma'ana an kawo daidai kurin da ba'a so a tambaya kuma an tambaya. To, dangane da wutar lantarki a wata nawa ne ke biya? To, ya danganta da yake yanzu abubuwan duka sun koma na zamani ba irin na da ba ne wanda idan an yanke ka wuta, za ka biya kuɗin wuta duk yadda aka ƙayyade mashi a cikin takardar biyan kuɗin wuta. To, amma da yake yanzu abubuwa sun koma na zamani, kuwa na da abun da ake kiransa da turanci Prepaid Meter, ma'ana, um, wani kundi ne mai jujjuyawa wanda yake nuna adadin wutar lantarkin da kake sha wanda idan ya ƙare za ka je ka ƙara siyan kati ka zo ka saka domin ya ci gaba da aiki ya ba ka wuta da kake buƙata. To, shi wannan ya danganta da nawa kake so ka saka, sannan kuma nawa ka saka zai kai ma lokaci wanna domin adadin kuɗin da ka siya ka cire ka saya katin shi ke nuna jimawarsa daga wutar da ɗatar, wutar da zaka riƙa samun daga wannan kundi na mai jujjuyawa na wutar lantarki. To, dai a takaice ya danganta a wata nakan siya da bakwai takwas ko dubu goma wata, ya danganta da yanayin amfanin da za mu yi da shi a wannan lokuta. Wannan shine maganan gaskiya dangane da haka.

Hausawa suka ce baƙon ka annabin ka. To a gaskiya kam, in dai kai tasowar ƙasar Hausa ce, Hausa ne a bangaren sashen ƙasar Hausa ka taso. Domin karɓar baƙo kam ba yi da wani aibi ko, eh, ace wani rashin jin daɗi ko makamancin haka. Idan dai har a ƙasar Hausa ka taso, ka san cewa baƙo mutum ne mus-- na, na musamman wanda ake tarai-rayarsa yadda ya kamata. Wanda za'a yi ƙoƙari a tarai-rayesa, a nuna masa jin daɗin ziyarar da ya kawo sannan kuma a nuna masa abubuwan da bai sani ba, a nuna masa, a kai shi ya kewaya, ya dudduba gari. Abin da ya jima baizo ya gani ba in ya sauya ma zai gani a gurin. To wannan shi ne yadda muke tarai-rayar baƙo. Muna nuna masa abubuwa na al'adu wanda ya sani da wanda bai sani, bai sani ba. Sa'an nan muna kula da shi wurin mun tabbata mun kula da lafiyarsa, kama tun daga cinsa shansa da kuma gurin kwanansa. To haka muke tarai-rayar baƙo sannan kuma muna ƙoƙarin ɗebe masa kewa domin mu zagaya cikin sassanni, ƙurare. Ya gani in abun ya sauya zai gani da idonsa. Wanda shi wannan yana ɗauke masa kewa kuma yana sashi na nishaɗantuwa game da haka ɗin kewayawan. Wannan shi ne dan gane da yadda muke tarbar baƙo a gurina.

Tabbijam. Maganar gaskiya, kasuwa tana farawa ƙarfe tara. To muna fita kasuwa ƙarfe tara kamar ƙarfe takwas domin mutum ya je ya gyara wurinsa, yayi shirye-shirye yadda ya kamata. Ƙafin ƙarfe tara kasuwa ta fara, mutane sun fara halartuwa cikin wannan kasuwa domin siye da sayarwa. Daga nan kuma sai har ƙalloli duk yakan kama domin lokacin zaka ga mutane akwai wanda suke buga sammako domin suga sun yi abun da ya dace akan lokaci kuma su bar kasuwa akan lokaci. Akwai kuma wanda su kuma ba haka ba ne, suna yin zuwan yamma ne. In dai-dai dab kasuwa ta kusa tashi sai su yi ƙoƙari su zo wannan lokacin domin in sun gama dukka siyar, sayar da zasu saya kawai a lokacin. Ba wani hidima da ke gabansu sai dai su tarkata, su tafi gida wurin iyalansu kuma su yi wanka su huta a wannan lokacin. Sabanin wanda zai buga sammako, maybe yana da gurin zuwa ne shiyasa yayi wannan sammakon kafin ya tafi sai zo yayi duk abun da ya kamata a wannan lokacin kafin ya harba kuma wani gurin da kayansa. Wannan shine magana dangane da harkar kasuwanci idan nake tafiyar da kasuwa kuma yaushe nake zuwa kasuwa. Wannan shine.

Wanne launi idanunmu suke? A maganan gaskiya, mu launinmu duk guda ne mafi aksari a nan yankinmu, wanda launinmu baƙi da fari ne kawai na kwayar ido. Amma sabanin wainsu gurare za ka gani, kamar ƙasashe da dama wanda muke ganin turawa a gidan idanuwansu wani za ka gan shi ya ɗauki launi ja, za ka gan shi kwayar ja, wajen za ka gansa fari-fari, wanin kuma za ka gansa launinsa, idonsa, shiga shi nan fari-fari kuma yalo-yalo. To, ya dai danganta da yanayin halittar mutum da Ubangiji Allah ya Subhanahu Watahala ya halicce da shi. Wannan shi ne magana mafi a'ala dangan ne da haka. Domin ya danganta da kuma yankin da ka fito da kuma yanayin launin fatan ku da kuma yanayin ku mutanen da kuke rayuwa a wannan yanki. Wannan shi ne magana ta gaskiya. To, mu dai launinmu shi ne fari da baƙi. Kwayar idonmu shi ne wannan.

Taf dijam, me nike yi da ragowar abinci? To gaskiyar magana shi ne ragowan abinci idan har ya kai ga ragewa wanda ba a iya da cikawa ba ko kuma yayi yawan da ba za a iya cinyewa ba. To a gaskiyar magana muna kiran wanda suke buƙatar sa a wannan lokacin domin su ma muyi ƙoƙari mu kwaranye musu damuwarsu ta wannan lokacin. Domin abinci yana da matuƙar muhimmancin da ba za a iya zubar da shi ba. Wanda ko idan ka zubar da abinci ko da da gangan ka zubar ko da ba da gangan ba, wataran sai kam Allah ya gwada ka dangane da hakaɗin da ka aiwatar. Domin kwata-kwata shi hakaɗin babu kyau ne, tozartarwa ne wanda kuma Ubangiji Allah ya rufe maka asiri ya maka rahama to ya kamata ka kyautata a cikin dukkanin al'amuranka. Idan har ya kai ga yayi yawan da ba za a iya ci ba ko ya rage wanda kuwa bai da buƙatar sa, sai mutum ya yi ƙoƙari ya nema wanda yake buƙata domin ya ga shi ma ya biya masa wannan buƙata nasa ta kwaranyewar wannan yunwa da ke damunsa a daidai wannan lokacin. Wannan shi ne mafi tabbacin magana dangane da ragowar abinci yadda ake ta sarrafinsa.

Shan ruwan 'ya'yan itace kam sosai kam, sai dai idan mutum bai samu ba. Domin shan ruwan 'ya'yan itace akwai wa'inda suke da matuƙar muhimmanci mutum ya sha su kamar ruwan inabi yana da daɗin gaske kuma yana ƙawata, um, ido, sannan yana ƙara lafiya a cikin jiki. Kamar 'ya'yan itacen cashew, shi ma yana da daɗin gaske wanda shi ne ake kiranshi da Hausa, eh, ana kiransa shima cashew ɗin amma anfi kiransa da yazawa, ma'ana ɗan kan cashew ɗin da ake kiran ɗan ƙwallon da yake kan cashew ɗin. To, shi ne aka ba wa sunan ita kanta cashew ɗin da Hausa ake kiransa yazawa. To yana da matuƙar muhimmanci da sauran ire-iren wa'innan itace wanda suna da matuƙar muhimmanci ga jikin ɗan adam domin suna ƙoƙarin suna ƙara masa lafiya. Akwai kuma so tari da yawa wanda 'ya'yan itacen su ba shansu ake ba amma kuma ana amfani da su a yi rubutu kuma a wanke ɗin a sha shi ma bai da wani abi ko illa a tattare da jikin mutum sai dai ma ya ƙara masa lafiya. Wannan shi ne bayanin game dangane da haka ɗin.

Na'am, mashallah. Duban kalanda kullum kam wannan abu ne wanda ya zama dole ga dukkanin mutum wanda yake kai komo, a cikin rayuwarsa. Ko da ba ko gurin aiki ba, ko da kasuwanci ne ko da wani harkoki ne na sana'a da bank. Yana da matuƙar muhimmanci ace mutum yana duba kalanda, domin shi ne zai taimaka masa ya gane lokut-- yanayin da yake ciki da kuma lokutan da yake aiwatar da wannan abun. Domin haka ce babu, eh, kalanda, za ka ga wasu abubuwan ba za su iya kamantuwa ba ko kimantuwa akan yadda aka sansu a asali. To shiyasa yana da matuƙar muhimmanci sosai ko da za'a mai da jawabi ko za'a kuma sanya lokaci ga wani abu, shi ma yana da matuƙar muhimmanci. To ka ga kenan dole mutum ya rinka kallan kalanda kullum domin ya ƙoƙari yana ta sarrafi da abubuwan da suka dace a daidai lokacin da kuma suka dace. Wannan shi ne dangane da kalanda a taƙaice, kallonsa a koyaushe a taƙaice.

Ni kam na ji daɗin wannan tambaya. A wani wata aka haife ni. Gaskiya kam an haife ni a wannan wata kuma daidai rana irin ta yau, hatsali ma kuma wata irin ta yau kuma rana irin ta yau to aka haife ni. Ka gan kenan ina faɗi maka cewa wannan yau yana masayi ma kamar ranar ƙarin biryan murnar shekara dina. To wannan shine dangane da hakaɗin a wannan lokacin aka haife ni. To kuma yana da matuƙar muhimmanci idan mutum ya san an haife shi a wannan wata daidai wannan lokacin, sai a taya su murna kuma suna masa wani jawabi wanda zai taimake shi a cikin rayuwarsa gaba ɗaya. Wannan shine dangane da hakaɗin.